Yaya kake magana da abokan cinikin? Nawa magana da abokan ciniki na cikin lumana da kuma mutunci.

Sau nawa kake amfani da wayarka? A rana dai gaskiya in ka gan banyi amfani da wayana ba, a kashe take kenan battery low.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Gaskiya daidaita aiki da rayuwa abun sai a hankali wallahi. Sai mutum ya kula.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Gaskiya na gode ma iyali babana da mama na su suke taimaka min a wasu ayyukan.

Kana iya jefa dutse nesa? Eee, nakan iya jefa dutse nesa da hannuna ma kuwa, amma in yi amfani da roba, ma'ana catapult ne, na iya amfani da ita ma.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, nakan je gurin aiki a daidai kan lokaci, wasu lokuta kuma idan ayukan gidana ya mun yawa to nakan saɓa ma lokaci.

Yaushe kake fara aiki kullum? Eh nakan fara duk dqi monday kuma nasamu hutuna ran friday Juma'a kenan.

Yaushe kake farkawa kullum? Eh, kowane rana dai nakan farka da safe irin asubahin ɗin nan, in tashi in yi sallah sannan ci gaba da ayuka.

Nawa kuɗin watan lantarki a wuta? Eh a yanzun dai ni ban biya kidin lantarki a yanzu ina zama da iyaye na ne tukunna.

Kana koyon wata yare? Eh tabbas nakan ina koyon wasu yare ma dai ba ma ɗaya ba suna nan da yawa.